Ina ajiye hotunan wayana a gallery. Na wayana cikin wayana suna nan. Amma akwai hotunan da na yi ta missing, na yi missing wayata. To daga baya sai innasa mu cikin wata waya ina ajiyewa. Ina sa, ina barin hotuna na cikin gallery.

Ni ban cika son hayaniya ba, gaskiya. Ban cika son hayaniya ba, nafi son wuri mai shiru in yi karatu ko in yi kallo ko in yi wani abu ko in ma yi kwanci na. Bayan na kammala ayyukan gida, ban cika hatsi ba.

Ehh ina son furanni. Musamman son plawa, ina son furanni, ina son na gani sha wasu masu kala pink, za a ka ga masu kala yellow. Ina son foli, ina son masu ƙanshi. Eh, furannin da suna da ƙanshi.

Eh to ban san, ban fahimci wanga tambaya ba. Ban san tsaron batiri naga ne inda anka dosa ba. Ko na waya akabi ko na me, ban fahimta ba. Mene ne tsaron batiri? Ban fahimci Hausa ba. Ko tsaro? Eh to in batiri yayi do, akan kunna tsaron batiri.

To nan sai kana da kuɗi haka shan manya ice cream. Iya ka irin wanda mutum ka tuwa da keke mai ɗanɗanon vanilla. Akwai ɗanɗanon madara cike akwai ƙamshin vanilla.

Eh to shi faɗuwar rana, rana takan yi ja, wata ya fi ta daɗin kallo saboda ita tana rana tana kashe ma mutane idanu. Sannan in za ta faɗuwa takan yi ja launin ja. Amma shi wata in ya fito yadda dare ya-yana ƙawatuwa da taurari yana da kyau. Rana a hasken ta ya yi yawa.

A sosai. Nakan kalli taurari da daddare, suna da abin burgewa. Suna da sha'awa taurari. Za ka gane su wasu wani lokaci wasu taurari sukan jera, kamar an jera su guda uku wata rana ma fiye da uku. Wata rana kuma ka ga wata ta, ta fi wata ƙyalƙyali. Za ka ga wata tana haske sosai. Za ka ga kuma wata kamar hasken ta bai kai na ƴar uwarta.

Ni kan ba na rera waƙa wurin wanka. A'a, na rera waƙa. Hanga jegon da mutane wasu suna yi, suna waƙa ko su yi amfani da, a muryarsu wurin gumzar waƙa amma ni kan ba na rera waƙa wurin wanka.

Eh na yi son taksi bisa bos. Bos in na hau ta sai in gado na yi sama, amma taksi alamar mota ta. Ina son, na yi son taksi bisa bos. Taksin ta tafi.

Ina son dafa ƙwai ne da, da ruwa, da wuta a sa ƙwai ya dahu so bayan dahu sai isa ta akan abinci inci. Ina son da ruwa ƙwai kawai da ruwa, duk da na ga wasu sukan sa mashi abubuwa.

Muna kare kama daga sauro ta hanyar sa a gidan sauro net, gidan sauro. Saboda ko ka sa maganin sauro kamar shelltus da sauransu ba su cika amfani ba kamar, kamar gidan sauro.

Ko wace rana na samu ina zuwa, ko wace rana nakan zo kasuwa inna samu abin zuwa. Kawai kuɗɗi am matsala, ka samu kuɗɗi sai katai ka yi siyayya kawai. Amma babu wata kebantaccen rana da.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar dibawa ingani idan aikin yayi dai-dai, idan ya ingantu bai samu matsala ba. Tanan nake diba ingancin aiki.

Ba ni sanya tabarau amma dai yana burge ni idan wasu suka sa. Idan wasu suka sa tabarau yana burge ni amma ba ni sanya tabarau. Kaga in wasu suka sa sai ka gaya musu kyau, musamman ma mata. To ko maza ya kan yi ma wasu kyau. Tabarau baƙi yana yi wa maza kyau, farli yana yi wa mata kyau.

Ina inganta ayyukan taftsaya wa in riba in tabbatar da sun yi sosai. Ko wane aikina, ko na gyaran gida ko na gyaran abinci ko na kayan 'yan kayayyakin da na kasada, nakan zauna in inganta su in ƙara riba in tabbatar da su.

Eh to sai ina iya kunna wuta nakan iya hada itace in sa kalanzir ko in samu ma ledodi in aza sai in kunna da ashana. Yanzu sai ka ga wuta ta kama.

Ina son masa da miyar alaiyaho, miyar taushe sannan ina son zogale, ina son ɗatun zogale, ina son, ah, ɗan wake da duk dai da dambu irin na gargajiya.

Eh, labarai suna sa in yi dariya. Fina-finai ma suna sa in yi dariya. Sannan wani lokaci a kasari yara, idan suna wasanninsu da ƙuruciya, yana ba ni dariya, musamman labarai.

Eh, toh. Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine a san juna bisa tsakani da Allah, da riƙa amana, da riƙa gaskiya, da faɗa ma juna gaskiya.